Kana kunna Bluetooth kullum? Ina kunna Bluetooth kullum domin na kanyi amfani da wireless Bluetooth a kunne na.

Wace rana ce mafi kyau a mako? To, rana mafi kyau a mako a wurinmu ita ce ranar Juma'a.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? To nakan haɗu da abokan ciniki ne ko dai su zo wurin sana'ana ko kuma su kira ni in je inda su ke.